Na fi cin, eh, doya da wake. Na fi cin wannan. Ban da wani abincin da ya wuce, doya da wake da flantain. Sai wani lokacin na canza ne sai inci indomie amma na fi cin doya da wake.

Ah, nafi son miya mai zafi, sosai saboda ko da abincin ya kasance babu zafi, idan miyar tana da zafi, yana boosting ɗin abincin, sai mutum in yana cin abincin zai ringa samun satisfy. To ina jin daɗin wannan, sosai da sosai ina sonsa. To ina son miya mai zafi, saboda, har sa nake, ina tuna abubuwan da suka wuce, ina rewinding ɗin, reminding ɗin abubuwan da na manta ma, lokacin da nake sha ko nake haɗawa da bread ina dangwala ina ci.

Eh, biredin da na fi so na fi son biredi mai laushi amma ba irin wanda ya yi ɗanye sosai ba. Kuma ina son ɗan yamma amma ba na son wanda ya yi ɗanye sosai. Ko kuma san samu a ce ya gasu ranar kuma da aka yi shi saboda na yi aikin gidan biredi. Lokacin da na yi aikin gidan biredi, biredin da ya ƙone shi nake ci. Zan samu in sa shi a cikin leda, na ƙulle na ajiye wannan gumun da zai na tiririn zafin, shi ya sa ya yi laushi. To idan na ɗauko ina cin sa, har wani danƙo yake. Ina jin daɗi, ina nishaɗi sai in haɗa da shayi ko makamancinn haka ko kuma a lokacin ma na fi so kunun aya. Kunin aya nake siya sai na haɗa da shi. Ina very satisfy at that time wannan ke nan. Amma yanzu kowane biredi na samu ci nake ma ni saboda in zu banda option.

A'a bana tauna goro. Ina sam aiko da wasa bana gwada. Din lokacin kuma da na sa goro a bakina, tsuzantace ne kamar ina cin dutsa. Sai in rasa mani, waimi ake ji a jikin goro ne. Ko da irin ɗaurin aure na je ko raɗin suna da ake yi a masallaci ko a makarantarka. Idan an bani saidai ta ajiyesa, wani lokacin ma ya bushe, yana fari ya koma baƙi, yellow duk dai shi kaɗai. In aka bani saidai in nema masu ci in ba su, na san kakann na dai suna cin goro. Ko ummarmu tana ci amma ba sosai ba. Sai ta gan shi sai tayi sha'awa tace a ɓalla mata. To in aka bani saidai in tattara su, in tara in zo mata da shi. Ita ma ɗin bata fiye ci ba. Ƙawayenta take bawa irin wayanda suke cin goron. Amma zaka ga, eh, manya su ko da yaushe a cikin cin goro. Irin wayanda suke shan sigarin ma. Sai inrasa ko shi ma yana bugarwa ne ni ban sani ba dai. Amma dai zan gwada de Wata rande in riga ɗan tauna na ji dai me ake ji. A'a bana tunanin zan ringa cin goro. Saboda ko da yake akwai amfanin, akwai amfanin da yake. Saboda irin ƙasashen duniya akwai inda ba a shigar musu da shi sai ta ɓarauniyar hanya kamar Saudi Arabia. To ban san me goronsu yake musu ba. Na ga suna sonsa. Amma fa security da immigration da sauransu sun sa tsautsauran tsaro wajen yin smuggle din shi goron kar a shigar musu da shi. To ka ga wataƙila yana da illa da lafiya ko yana bugawa ko ana yin wani sinadari na kayan maye da shi. Saboda idan aka kama ka da shi kamar an kama mutum ya shigar da ƙwaya. To wane abin si ya sa ni nake tunanin dole akwai wani abu da masu tauna goro suke yi da shi a wannan ƙasashen. Ko su basu da shi ne? Shi ne dalili ko kuma a'a ana yin wani abu da shi ne wanda ba dai dai ba ba mu sani ba dai. Amma dai bana tauna goro. Ban sani ba ko sai na ƙara girma tunda na ga su tsofaffi ba a raba su da goro. Ko yaya sai ka samu ɓantare a cikinsu. Wani zai rasa wani daɗi ma goro yake da shi ne. Da za a yi ta wani neman sa. In mutum ba shi da shi ka ga hankalinsa ya tashi. Yauwa na tuna lokaci ɗaya ne nake neman goro da kaina dan na tauna. Akwai lokutan da zan ji zuciyata na tashi ina neman yin amai. To na san wannan yana maganin, eh, tashin amai. In mutum zuciya suna tashi zai iya gutsuraye ce. To zai samu ɗeɗe tu. To tabbas na san wannan kuma nakan neme shi a irin wannan yanayin. Amma nakan jima ni gaskiya, nakan jima bamma ji zuciyata tashi ba. Amma ta tashin akwai abin da nake yi wanda zan ji ta daina. Dama abin da yake sa zuciyata ta tashi, eh, abu ne na ƙarni, musamman inne azumi. E, to in na ci ƙwai musamman soyayye to shi ne yake taya min da zuciya wanda zan nemi kamar lemun tsami yana mun ko goron. To goro yana mun wahala. To to wannan nema zai sa na dinga tanajassa. To kuma ay matsalanma in ka ajiye goro yana bushewa yake. To ni bazan so in ajiye kuma ne a sarar kuɗina ba. Ni ban zo ban ba wani ya ci ba, ni ban ci ba. Sai dai kawai abun da zan yi, na dinga ɗan neman sa a kai a kai wanda bazan dinga yiwuwa na ajiye shi ba sai dai na dinga ɗan ɓantara ko yayi yake ina ɗan sarrafawa ina ci. Wannan, wannan ke nan. To kuma a'a tabbas akwai waƴanda suke tauna goro a maimakon magani. Magani ne na basar ko na maza ne. Akwai dai haɗin da ake yi wanda zaka sa shi a baki ka tauna shi. In ka tauna akwai wasu sinadarai da ake haɗa da su wanda yake irin maganin ƙarfin maza. Irin masu aure sunfi amfani da shi sanda mu ba mu da aure ba mu da shi. To ganin wannan abun ya sa ni ma zan fara nema mu fara tauna goro. Saboda inda ka tunda kaga ga masu aure suna tauna goro to akwai, akwai wani sirri a cikinsa. Akwai wani sirri tabbas.

Ina amfani da kafafen yaɗa labarai irin su Freedom Radio, Freedom Television, Wazobia, Cool FM, Arewa Radio, Kano Station, Guarantee Radio, eh, Liberty da dai sauransu duk ina amfani da su. Sannan kuma nakan hau YouTube na bi channel-channel irin su BBC da CNN da, eh, wannan TVC Nigeria. To duk ina samun labarai a kansu a ko da yaushe. Sel kuma Cool FM da nake amfani da su idan ina gida a kwance, karfe tara dots suke fara sport news. So dan ni ma abocin wasa ne, ina son harka ƙwallon ƙafa dasu nake ni shaɗi. Wani lokacin ma bana son labaran ƙasa da ƙasa saboda ɓacin rai ciki da son zuciya.